Ina son buga wasan ƙwallo. A wasanni gaskiya, na fi son wasan ƙwallo. Abin da ya sa nake son wasan ƙwallo ko kuma wasan gudu, ina son motsa jiki. Ina son motsa jiki ne yayin gudanar da wasannina don na dinga samun lafiya da kuma wasu abubuwa wanda suke masu amfani a jikina. Ina son wasan motsa jiki a koda yaushe. Ina son wasan motsa jiki yau da kullum don samun kyakykyawar lafiya da kuma wasu abubuwa waƴanda suke masu amfani ne a jikin ɗan adam da kuma yau da kullum. Ina son wasan motsa jiki ne saboda kullum in dunga samun karsashi da kuma wasu abubuwa wanda suke masu amfani na yau da kullum don inganta lafiya da kuma samun kuzari.

Ina son shinkafa da wake da alayyahu akan ta ko kuma salad da kuma awara. Ina son shinkafa da wake. Nafi son shinkafa da wake ne sabida tana da daɗi gata kuma ba ta da nauyi, ba ta ɓata ciki, tana da abubuwa a ƙunshe da ita masu amfanar da jiki kamar irin su wake, salak da kuma awara. Ina son shinkafa da wake da mai da yaji ko kuma da kifi ko da awara. Ina son shinkafa da wake a abinci. Ta fi mun daɗi a kowanne abincin da nafi ci nake so nafi ji daɗinsa. Ina son shinkafa da wake da man ƙuli amma ko manja. Ina son shinkafa da wake da alayyahu akan ta ko kuma salad taji wake yadda ya kamata sannan a yayyanka mata albasa, a sa mata salad da tumatur sai a ɗora mata awara. Ko kuma kifi ko kuma dai wani nau'i na abinci.

Lokacin da ruwa yake zuwa yana yin ayyukan maman mata kamar noma da kuma kiwon dabbobin ruwa. Lokacin da ruwa yake zuwa na kanyi kiwo, kiwo sosai na dabbobin ruwa. Saboda yanzu raguwar ruwa, kifi, tarwaɗa sannan na kanyi noma. Sai in da ruwa yake zuwa, noma na dinka ni. Ayaba ma masara da kuma ababen marmari. Na kanyi noma mabambanta iri daban-daban kamar su masara, dawa da kuma ridi da wasu ababen marmari masu amfanine sosai.

Ina fason kayan ɗaki masu kama da launin ja da fari ko kuma wanda suke da baki a jikinsu sosai. Ina son launin kayan ɗaki masu fari da ja sun bi kyau matuƙa sosai. Ina son launin kayan ɗaki masu fari da ja ko kuma ash a jikinsu. Fari da ja dai gaskiya ina fason shi. Abin da yana make son fari da ja ko da ace ɗaki mai duhu ne yana haskakawa sosai. Wajen ƙarawa ɗaki kyau da kuma wasu abubuwa wanda suke masu kyau ne matuƙa sosai a jikin shi. Fari da ja yana da kyau matuƙa, yadda ba a tsamma ni.

Ba na kuka yayin yanka albasa saboda ina da ɗan juriya sannan ina da ƙarfin jini, batafiya yin tasiri akan idona wajen sa ni hawaye ba. Ina da juriya shi isa. Amma yayin da na idan albasa idon da zafi ne tana sa ni hawaye, tana sa ni hawaye sosai. Amma idan kuma irin wannan makamancin lokacin ne, to bata sa ni hawaye.

Eh, ina karanta jarida saboda in samu nishaɗi sannan in samu sababbin labarai waɗanda ban san da su ba. Ina karanta jarida ne saboda wasu ƴan abubuwa waɗanda suke wakana na rashin ababen zamani kamar irin su waya da wasu abubuwa haka waɗanda suke gasunan day, yau da kullum. Ina karanta jarida ne saboda in dinga samun bayanan da suke faruwa a duniyoyi daban daban, ƙasashe mabambanta da kuma wasu jahohi waɗanda ba namu ba da namun ma gaba ɗaya. Ina karanta jarida saboda wasu ƴan muhimman abubuwa waɗanda suke amfanata nake samun bayanai na fita daga cikin duhu.

Ina kallon madubi a rana, gaskiya yana kaiwa sau goma sha biyar, sau goma sha biyar zuwa sau ashirin. Ina kallon madubi duk bayan da na fito daga wanka ko kuma na wanke fuskata. Ina kallon madubi idan na ga fuskata miye ya canza, miye bai canza ba. Ina kallon madubi idan na samu wasu abubuwa masu kyau, wadanda suke a fuskata, wadanda ba suyi kyau ba na gyara su.

Ina magance matsalolin aiki ta hanyoyi mabambanta kamar haɗa kan ma'aikatanmu, mu zauna mu yi magana a junan mu don mu fuskanci menene matsalar mu ko kuma idan ni kaɗai ta shafa na kan zauna ne nazari. Idan ne nazari sai in duba menene matsalar da ta kamata ace na magance na yayi danganin, na rabautu da samun ƙara a aikina.

Ina taimakawa mutanen da ba su da ƙarfi, ina taimakawa mutanen da ba su da ƙarfi ta hanyar da ta dace kamar taimakon kuɗi, abinci ko sutura. Ina taimakawa mutane wajen yin wasu abubuwa waɗanda suka kamata irin su rage wa mutum ainihi idan yana da wata buƙata ko kuma abin da ya kamata a ce namai. Ina rage wa mutane hanya ko yi musu sutura don su sa su ji daɗi. Shi ma bangare ne na taimako. Ina rage wa mutane wasu abubuwa wanda suka dame su kamar irin su talauci, rashin muhalli, rashin kuɗi wato kyabar da kuma wasu abubuwa waɗanda suke masu zafi a rayuwa.

Ina iya gabatar da rahoto? Eh ina iya gabatar da rahoto amma ba a idon mutane da yawa ba. Ina iya gabatar da rahoto akan mutanen da wa'yanda suke kamar ba su fi mutum goma, sha biyar zuwa ashirin ba. Idan mutane suka yi yawa bana iya gabatar da rahoto saboda suna mun kwarjini da kuma wasu abubuwa irin su kwarjini, jin wasu suna kallon ka da yawa, rashin sakin jiki da kuma irin su rashin sakin jiki da wasu abubuwa haka.